Ina son naman saniya, naman rago da naman akuya. Wannan namomin su nafi nake ci. Amma na fi son naman kaza. Gaskiya naman kaza yana daga cikin namomin da suka fi mun daɗi a kodayaushe saboda ina cin shi sosai. Bayanhaka kuma yana daga cikin naman da na fi so a rangaji kullum. Kuma gashi yana ƙara lafiya a jiki. Duk da masauran namomin suna ƙara lafiya, yana da kyau kuma mutum namiji yana ci akai-akai. Yana ƙara mushi kuzari da lafiya. Ammakan ba wanda ya kai naman kaza. Ban da naman kaza ma akwai wasu namomi irin su naman su tolo-tolo, naman agwagi, naman ɗawisu duk ina cin irin wannan nama.

Ina son gidan abincin gargajiya wanda a unguwanni suke. Wannan an yi masa abincinsa, saboda abincinsu yana da sauƙi, yana da arha, ba wani tsada, kuma suna ƙoƙarin gyarawa sosai. Ina son abinci a wannan gidan abincin na unguwanni hakan nan na gargajiya. Ba su da tsada kuma abincinsu ya dan fi daɗi, ya fi daɗi saboda suna iya yin abincin gargajiya.

Ina amfani da man gyada kuma ina amfani da man shanu. Wannan mari kan ina amfani da su wajen soye soye da soya abinci da dafa abinci. Man gyada wajen soya kaman nama, kifi, doya da sauransu. Man kitse kuma, akwai kuma man shanu idan zan ci abinci, hakan nan da kan ƙara a kai saboda yana da matukar amfani. Yana-- kuma man shanu wa-- yana da amfani sosai a jikin dan adam. Yana magance sanyi da wasu ƙananan cututtuka wanda mutum ba bai sani ba. Kuma yana da kyau mutum ya ringa amfani da shi a kai a kai man shanu ɗin. Yana taimakawa wajen kare shi daga faɗawa cikin sanyi ko ya kamu da ciwon sanyi ko makamanci haka.

Gaskiya bani da ta kamamman abinci guda ɗaya wanda nake ci da safe. Amma a mafi yawan lokuta nakan sha shayi da biredi a mafi yawancin lokaci gaskiya. To amma ina iya haɗawa da ɗan doya da ƙwai wani lokaci ko dai da ɗan dankali da ƙwai, da shayi, da abubuwa da dama, da ɗan nama. Wani lokaci ma na kan ci shinkafa da safe da dan miya na. Wani lokacin ma na kan ci ɗumame. Wannan kuma ɗumamen kan yana min daɗi gaskiya idan an sa mashi yaji. Ina matukar cin ɗumame da safe. Amma mafi yawancin lokaci na fi shan shayi da biredi da ɗan ƙwai ko in ci doya da miya ko in ci dankali da miya.

To, makwullai mu na ajiye shi, in mun shiga ɗaki a kan teburi. Ananne ne muke ajiye shi. Akwai teburi a cikin ɗakin mu, a nanne muke ajiye shi a ko da yaushe. Idan kuma makwallen wurin aikin mu ne shi, muna ba da shi a wajen jam'i masu kare wurin, masu gadi. Su muke ba su su ajiye mu makwallen idon mun tashi fita. Idan mun dawo kuma washe gari wajen aiki, sai mu bi wajen su mu sa ke karɓa. Su ne masu kula da wuri, su, su suke gadin wajajen. A cikin na gida kuma shi a kan teburi kawai muke ajiye shi don bamu shi ko ɗaki mu bayan mun rufe ɗakin kenan. So, abun ɗin kenan haka muke yi kullum.

Gaskiya ina son cin abincin titi amma ban cika zama a kan titi na ci ba saboda gaskiya ban saba ba. Amma dalilin da ya sa nake son cin abincin titi saboda yana da sauƙi. Ko wasu suna kokarin gyara shi. Gaskiya shine maganan gaskiya saboda sauƙin shi. Ba wani takudi, ba wani tsada. Ko wa ma da ƙaramin kuɗinka za ka ci abinci ka ƙoshi. Ba kamar abincin manyan gurare ba irin na guraren masu kyau masu ƙayatarwa. To irin wannan sai ka ga abinci yana da tsananin tsada wanda sai ka ga ba za ka iya siya ba. Amma abincin kan titi to wannan za ka ganshi da sauƙi kowa ma zai iya siyan wannan.

Jagorantar mutane wani abu ne mai ma'ana, mai muhimmanci. Kuma ni idan na tashi jagorantar mutane, ina duba kafin na fara, nakan duba kowa da yanayinsa da halinsa. Idan na dubi ku na fahimci yanayin halinku daga nan zan samu yadda zan tafi yarda ku. Ya ka ke, ya ka ke, kana da sauƙi ne? Ka san me kake yi? Ka iya aiki? Ku ba ka iya aiki ba. Ka yi aiki da kyau, ba ka iya da kyau ba. Kana da sauƙin kai, ba ka da sauƙin kai. Kana da zafin rai, ba ka da zafin rai. Duk wannan abubuwa ne wanda nake dubawa, a duk lokacin zan jagoranci mutane. Wanda koba ni bama yana da kyau mutum. Idan zaka jagoranci mutane, ka zauna ka dubi wanda zaka jagoranta. Ka fahimci yanayin su, halayen su, me suke so. Duk da ba za ka iya fahimtar halin kowa ba amma za ka yi ƙoƙari ka gane matsalolinsu, me suke fuskanta da kuma inda ya kamata ayi musu gyara. Wannan idan zaka zama jagora, abubuwan da ya kamata ka duba kenan. In ba ka iya wannan ba to sai ka ga daga baya kana iya samun matsala da mutane.

Ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook, ina amfani da X. Amma a cikin waƴannan apps da nake amfani dasu gaskiya nafi amfani da WhatsApp. Sabida shine koda yaushe bana awa ɗaya ko minti talatin ban shiga na duba ba. Duk wani saƙonni anan nake karɓa, da wani daga ƴan uwa da abokan arziki. Amma kamar shauran apps ɗin nafi zuwa wajen su dan samun labarai kamar Facebook da X. Wannan nafi amfani dasu na wajen samun labaruka. Amma WhatsApp kan nafi amfani da shi wajen, eh, samun saƙonni daga ƴan uwa da abokan arziki.

Gaskiya bana ji rai ko barkono mai yaji sosai gaskiya. Tab, ai wannan ma yana da illa ma sosai idan kana cin barkono miyan yaji. Saboda me faɗa da ciwon ulcer idan ya ci wannan abun yakan iya tada musu da ulcer. Yakan iya bashi wahala ko barkono mai yaji sosai yakan lalatawa mutum ciki, kan tashi shiga bangida. Gaskiya wannan ma ni bana ba wa mutum shawara ma ya ci barkono miyan yaji. Sai dai idan zakaɗance inaɗanci dai mai yaji ɗan daidai kaɗan kaɗan dai amma idan ya yi yaji sosai gaskiya bana son irin wannan barkono, bana amfani da shi.

Ciniki ana yin shi daidai gwargwado. Wani rana za su yi shi sosai, wani kuma rana za su yi kaɗan. Wani rana ma idan ka zo kasuwa ba za ka yi wani cinikin. Wana abun kirki ba. To amma ba wani matsala bane ba. Ma'adin tunda wani rana kan ana yi sosai, wani rana ana yi kaɗan. To shi wannan bai ri zama wani matsala a kasuwa ba saboda kasuwanci yana da wannan gaskiya. Ba kullum bane ba za ka zo ka yi ciniki a kasuwa sosai. Wani rana za ka yi ciniki sosai sosai, wani rana kuma za ka yi ciniki ɗan kaɗan, wani rana kuma idan ka zo sai ka gama ba cinikin kwata kwata gaskiya. To wannan bai ri zama matsala ba inda a kasuwanci ne.

Ba na ciza farce, saboda ni gaskiya ba irin wannan mutanen bane To ai ni idan daga mutum yana haka sai in tinnani kamar yana da wani matsalar ƙwaƙwalwa ne. Amma duk mutum mai hankali ai ba zai dinga ciza farcen sa haka kawai ba. Gaskiya duk me wannan ciza farcen sai ina tinnani gaskiya yana da matsalar ƙwaƙwalwa a wurin lokuta Ban ga dalilin da zai sa na zauna na ciza farce ba. Wannan ba abu ne da mai hankali zai yi shi a ko da yaushe ba.

Abu mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine gaskiya amana. Amana yana da muhimmanci a duk wani abota da za ka yi. Idan ba amana to gaskiya ba amfani wannan abota. Amana abune wanda amana shine abu yadda za ka ɗauki abokinka da muhimmanci ko a gabansa ko ba a gabansa ba ko yana nan ko baya nan. Yacce za ka yi masa a gabansa yana nan haka za ka yi masa baya nan kuma ka masa fiye da ma ashe tsammani ma gaskiya to shine za ka cika wannan abokantakan ku zai cika ya zama abokantaka na gaskiya. Kuma shi ma ba shi kai ba, shi ɗun mahaka zai yi maka, kai ma haka za ka masa. Shi ne gaskiyan abokantaka.

Ni da na yi wasan yaranta ka, ai ni nake iya jefa dutse nesa. Ai da yake na yi wasan harbin zuwa cire mangwaro a kan bishiya, a cire lemo, a cire yazawa, da abubuwa da dama ko bugi tsuntsu a yaranta, to ni ƙwararre ne wajen wannan aikin. Ai zan iya jifa kaman sama da mita ɗari biyar ma na yi jifa. Shi wannan wani abu ne wanda na samu ƙware wa tun ina yarinta?

A cikin ƴaƴan itace wanda na fi so gaskiya, na fi son irin lemu ko mangwaro. Gaskiya wa'ennan abubuwa ina matuƙar son su. Ni bazan iya ce ma ga yadda na fi son wannan tsakanin wannan da wannan ba. Amma ana matuƙar son lemu, ana matuƙar son mangwaro. Kuma akwai wannan ma da nake matuƙar so shi ma, aful. Shi ma wani wanda ake kiran shi da tufa. Gaskiya abun yawan da nake matuƙar so gaskiya. Ba, na son kullum ina sha, ko na sha mangwaro ko na sha lemu ko na sha tufa. Wannan abubuwan da na yi bana wasa da su. Wanda kowa ma na so kuma gashi su suna da ƙaran lafiya a jikin ɗan adam. Wanda ana so a kullum ka rinƙa samu kana shan su. Ko duka ko kuma ka samu ɗaya daga ciki ka sha shi aƙalla a kullum. Ana so mutum yana shan wa'innan abubuwan saboda suna da matuƙar amfani da gyaran jikin ɗan adam. Wasu za ka samu ba su damu da shan irin wannan abubuwan ba amma bisa son zaman lafiya da kiwon lafiyar mutum to yana da kyau mutum ya rinƙa sha hidansu a kullum.

Gaskiya a wasan da na fi son yi, na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Agaskiya tun tasowa na daga yarinta yana daga shicikin abinda na fi ƙwarewa a kai kuma na fi son yi. Wanda duk lokacin da na ji gajiya ko nike son zuwa, to shine zan je na buga da abokanai na. Kuma haka shi wasan ƙwallon ƙafa yana daga, yana da kyau saboda, saboda yana taimakawa mutum wajen motsa jikinsa da sauransu.

Toh ai wani, ai farin cikin da nake ji a duk lokacin da za'a yi biyan bashe baya misaltuwa. Abu ne wanda idan ana biya kowa za ka je cikin wani nishaɗi, wani biyayyi mai tunanin daɗi. Wanda kawai baya yi misaltuwa idan da, inda muke ji idan za a yi biya.

Gaskiya kiɗan Hausawa da na, da na fisan ji gaskiya. Sai wani lokacin ina ɗan jin kiɗan Turawa. Amma kiɗe kiɗan da na fi son ji, na fi son kiɗan Hausawa. Saboda yaren da na fi ji ke nan. Ina son kiɗan su RM Sharif, ina son kiɗan Naziru Sarkin Waka, ina son kiɗan Shata, ina son su kiɗan Ɗanƙwairo. Ta wa inna ma kiɗe kiɗe kiɗe. Su nake son ji a koyaushe. Wanda idan ina jin wani yanayi to da na saurara sai in ji na samu natsuwa.

Addu'a yana daga cikin abu mai muhimmanci a rayuwan ɗan adam, bama a rayuwar na. Kullum ina yin addu'a, so ta dama sama da so biyar a kowane rana. Idan na yi tashi daga bacci, na addu'a, zan yi sallah, na yi addu'a, gari ya waye, na yi addu'a, da rana zan yi, da yamma zan yi, da dare ma zan sake kafin na yi bacci, zan yi addu'a. Addu'a yana daga cikin yawani makami ne waɗannan adon wanda ko da yaushe ba sau ɗan adam ya zama ba ya addu'a kowane yanayi ce. Saboda kowane yanayi idan ya tsinci kanshi addu'a ne kaɗai zai iya cire shi cikin sauƙi.

Muna da bukiti guda uku kawai. Da yake ni ba mu da yawa a gida, daga ni sai kawuna, mu biyu kawai muke nan. Kuma ba wani amfanin taru bukka tayi dewa. Kwaya uku kawai muke amfani da su. Ɗaya na wanka, sai muka ajiye biyu a matsayin idan muka tashi wanki ko wani wanke wanke, wanken kayanmu, to zamuyi amfani da wannan ƙwayar, ƙarin ƙwaya, kayan biyu. Ko kuma wani ranar da dukkanmu muke so mu wanke, to zai zama na bokatan zasu mana ƙaranci idan ba mu da bukka tayi dewa. To shiyasa muka ajiye bukiti uku. Idan zamuyi wanki ko wani abu, to sai mu ajiye guda uku kawai mu yi amfani da shi.

Ina amfani da launin tawada, baƙin launin tawada. Ina amfani da shi mafiya yawancin lokuta. Amma wani lokacin ina amfani da shuɗi. Amma na fi amfani da baƙin launin tawada. Da shi ya-- na fi jin daɗin rubutu da ya shafi mun kyau. To mutane da dama sukan yi amfani da shi gaskiya. Amma wasu lokutan, indai a ma'aikata ne ko a makaranta wasu sun fi son su yi amfani da shuɗi gaskiya. Amma ni ko a makaranta ne ma na fi amfani da baƙin tawada gaskiya. Jan tawada kuma yawanci na makin na-na-na malamai ne wani yawanci su ke amfani da jan tawada.

Ina son ɗakina yayi haske. Ko da yaushe balle da rana ma bana son aiki ɗakina yayi zaman cikin duhu. Yanzu haka ma da nike cikin ɗaki, duk na kunna wutan kuma ɗakin na da matukar haske sosai. Inda za a ce zan ɗauka muku hoton ɗakin, za ku gan shi bugun shawa. Ba wa ni amfanin sakar shiga ɗaki a cikin duhu. Kawai idan zan sa ɗaki cikin duhu, idan dare yayi a lokacin da nike so na yi bacci shine nake kashe wutan ɗaki. Ina son ɗaki ya zauna a cikin duhu amma ko da yaushe na fi son ɗaki ya yi zaune a cikin haske.

To gaskiya, ba'a ko da yaushe nake zuwa aiki a lokaci daidai ba. Wani lokacin na kan je aiki da sauri, wani lokacin kuma na kan makara, gaskiya. Gaskiya wani lokacin da yake aikin mu na farawa ƙarfe bakwai ne, to amma yanayin matsan lokacin mu na iya kai wa ƙarfe takwas, ko takwas da rabi kafin na zo aiki wani lokaci. Amma mafi yawancin lokuta gaskiya ina ƙoƙarin zuwa da wuri. Bai fi na ƙara kamar minti biyar ko goma har ƙarfe bakwai ba gaskiya. Saboda safe kafin ka tashi ka yi wanka, ka shirya, ka yi wasu abubuwa da safe kafin ka ankara se ka ga lokaci ya ƙure.

Duk ana iya ci da cokali kuma ana iya ci da hannu. Akwai abincin da na ke cin da cokali, akwai kuma abincin da nake ci da hannu. Kamar yanzu idan zan ci shinkafa, ko na ci taliya, ko na ci wani abu makamancin irin wannan abincin to na kan ci da cokali, ko cokali ma mai yatsu. Amma idan kuma kamar tuwo ne irin abincin mu na gargajiya, da irin su abu abinci dai na gargajiya da dama, to wani lokacin ma na kan ci da hannu. Amma akwai abubuwa irin su abincin nama, ko wani abu wannan duk da hannu za a ci, komawa ne ne wannan ai da hannu zai ci. Cin abinci da cokali ko da hannu kan, akwai abincin da mutum zai iya ci da cokali akwai abincin da mutum zai iya ci da hannu. So wannan wani abu ne wanda, ba kowane lokaci ba ne za ka iya ce ga abun da kake ci da shi, ko ga abun da ba ka ci da shi.

Amma gaskiya ina zama amma ba koda yaushe ba. Zama a gwiwa ba koyaushe ba ne ba. Wani lokacin, idan misali, zanyi abu azaune ba ah a ƙasa, to shine nake iya zama a gwiwa saboda in ɗan sunkiya. Amma bai kamata mutum yana zama a gwiwa ba saboda samun matsala.

Ina cin abincin rana misalin ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu. Ban cika cin abincin rana da wuri ba. Duk da wasu suna iya ci da wuri, ni ba na cin abincin rana da wuri. Na kan ci ƙarfe biyu, ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu. Wani lokacin ma nakan kai ƙarfe, uku ban ci abincin rana ba. Saboda yanayin aikina. A ko da yaushe muke, wallahi lokacin aiki zai mana yawa da ba ka da lokacin da za ka zauna ka yi zaman cin abinci. Amma idan babu aiki to ko ƙarfe sha biyu da rabi, hakan nan zuwa ƙarfe ɗaya, zamu samu mu ci abinci.

Eh, ina sanya tunatarwa ta mun ayyuka saboda wani lokacin idan ayyuka ya maka yawa, zaka iya mantawa da wani abun da ya kamata ka yi ko wani aikin da kake so ka yi ko na saboda ka samu lokacin da zaka tuna ka yi wannan aikin din. Amma idan baka haka ba, to hankalin ka zai iya gushewa da wannan abun da kake so ka yi idan ba ka saka ba. To saka tunatarwa a ko da yaushe yana da muhimmanci. Wani abu ne da yake da muhimmanci da kowa ya samu. Yayi ƙoƙari yana yin wannan yana sakawa saboda ya rage masa, idan mus especially mutum idan yana da mutum yana da yawan mantuwa, to ana son mutum ya sa yayi ta saka tunat.

Ni gaskiya a yanayin iya rubutu na, ina matuƙar rubutu da sauri gaskiya. Don cikin ƙanƙanin lokaci nakan iya rubutu mai yawa. Saboda iya rubutu na har wasu abokanai na ma sukan ba ni in taya su gaskiya. Kuma ai abu ne mai kyau mutum ya iya rubutu saboda an koya mana muyi tun wannan a makaranta. Malami zai zo ya bamu rubutu, ya ce to yana so lokaci kaza mu kammala. Ko kuma yana karanto mana muna rubutawa kuma zai ringa karantowa da sauri sauri. To wannan karantowan da yake da sauri sauri yakan sa mu koyi rubutu da sauri sauri. Kana ji, kana sauraro kuma kana rubutu a lokaci guda. Wannan wani tsari ne dai kuma na so da ya bunƙasa tunaninmu da kaifin basirarmu.

Na fi zuwa manya-manyan shaguna. Shagon da nake zuwa gaskiya irin manyan shaguna, ne na irin babban kasuwanni. Wanda idan na je wannan shagon komai da komai da nake bukata zan iya samu ba tare da na samu matsala, ko na je na dawo ba. Kuma duk ƴan gidanmu nakan ba su shawari da su je wannan wurin su siya kayakin su, su siya abubuwa da dama. Saboda zuwa irin wannan shaguna yana sa, yana sauƙaƙa ma mutum duk wani wahalan zai sha wajen neman wasu abubuwa. To yana da kyau duk wani mai so ya siya abu, ko yayi wani abu, ya duba wani abu mai muhimmanci ya ji irin wannan wuraren.

Na fi son shayi. Shayin ma a sa mishi madara da kyau, a sa mishi madara yaji da kyau. Gaskiya bana son kofi gaskiya. Kofi ai, ni kuma kofin ma ta wani gefe yana da illa kuma bai kamata mutum yana shan kofi a ko da yaushe ba. Ba wai bana shan kofi ba? A'a, na fi son shayi ne. Shi kofi ana shan shi lokaci zuwa lokaci ne amma shayi kullum za ka yi isha-she. Za ka iya shan shi da safe, za ka iya shan shi da rana, za ka iya shan shi da dare. Ko wane lokaci in kana so ka sha shayi za ka sha shayi amma kofi kuma yana zuwa da wani sinadari wanda zai iya baka matsala a nan gaba idan ka yadda tashi girma ko ka tsufa.

Eh gaskiya ina biyan kuɗi ta waya. Wato biyan kuɗi ta waya a zamanin yanzu ya sa an samu sauƙi ta wajen siye da sayarwa da abubuwa da dama. Ko za'a maka aiki ko za ka je sayen abu, biyan kuɗi ta waya ya sa an samu sauƙi matuƙa wanda abun da ba ka tsammani za ka yi shi cikin lokaci mai yawa, to a yanzu za ka iya yin shi a lokaci ƙanƙane. Da sai ka je banki kamin ka iya tura wa mutum kuɗi ko ka biya kuɗin wani abu. Amma yanzu ana maka abu ko kuma kana so ka yi biyan kuɗin wani abu, za ka biya shi cikin sauƙi a waya ba tare da wani yatsani ba ko an samu matsala.

Idan na tashi tofa miyawu, ina tofa ne a bayan gida ko in fita waje in tofa. Wani lokacin kuma ana samu ɗan ƙaramin gwangwani na zuba ƙasa a ciki, ana tofa wa a ciki. Wannan ina ganin ya fi ma amma wani lokaci idan kuma ana so na tofa da sauri sauri. Idan bana kusa da waɗannan gwangwanan, to nakan je na tofa a cikin bayan gida. Gaskiya to, mutum ma ni ba ƙazanta ba wa zai zo ya tufa yawu ko a ina? Ai tofa yawu idan za ka tofa yawu to ya zama na a bayan gida ko ka samu wani ɗan roba ko gwangwani wanda za ka na zuba ƙasa. Wani lokacin da ka tashi za ka tofa miyagu, ka tofa a ciki.

A kullum muke tsarkaka gidanmu saboda, saboda yanayin miyagun abu da shida. Nuna wasu abu kullum muna tsarkaka gidajenmu, ba tare da samun wani matsala ba. Yana daga cikin abu mai kyau wanda mutum yana da kyau. Mutum ya rinƙa tsarkaka gida.

Ina hawan keke, mai ze hana ni hawan keke. Hawe keke yana daga cikin abun da za ka yi amfani da shi wajen motsa jiki kuma nakan iya yawo da shi, na je siyayya har aiki ma nakan je da keke. Wannan yana da mahimmanci wan da zan ce kowa ma yana da kyau mutum yarin ƙa hawa keke akai akai. Ba abune wanda za a ce mutum ba ya yi hawa ba. To a yarin ta ma na hau keke sosai, na hau keke na je ina hawan keken haya da je na biya kuɗi a bani na hau na je na je wasa da shi da shauransu.

Eh muna amfani da wifi a gida, eh saboda muna amfani da shi a wayoyin mu, da talabijin ɗin mu, da wajen kallo, da wasu bincike, da wasu ayyuka muna amfani muke amfani da shi. Ai muna amfani da shi wajen kallo a TV, kamar yanzu idan za mu kalli wasu fina-finai amfa-- muna, muna haɗawa da wifi ɗin sai mu kalla. Don a wayar mu nema za muyi amfani da shi muna amfani da shi a wayar mu wajen duba yanar gizo ko mu aika saƙonnin a waya da sauran su. Ai wifi a gida yana da amfani sosai. Wani lokacin ma sai ga kuwa ma ya kamata a ciya mallaka yarinsa a gidan shi.

A'a gaskiya ban iya tuƙa mota ba. Na fara koyade amma har yanzu ban zama ƙwararre ba, kuma ba'a ba ni takardar shaidar cewa ka iya mota ba, ko an ba ni takardar cewa na iya mota ba. Ina kan koya har yanzu, saboda mota ba abu ne wanda dare ɗaya za ka fara tuƙi kawai, ka hau kan babban hanya ba. Wanda idan ka je ka yi kuskure, zaka iya salwantar da rayukan dubban mutane, ko ɗaruruwan mutane. To yana da kyau kafin mutum ya fara hawa mota ya je makarantar koyon tuƙi, a gwada shi ya yi gwajin tuƙin a tabbatar da cewa ya iya, hukuma ta zo ta gwada cewan ya iya wannan tuƙi ɗin, kafin ya fara hawa motar.

Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Idan zan zauna a ƙasa ina ƙetarewa. Idan zan zauna kan kujera ma wani lokaci ina ƙetarewa. Idan zan ci zauna ci abinci ina iya ƙetarewa. Kuma ina jin daɗin yin haka. Ina ɗan taimaka mun wajen zama. Don ni ban ga wani abu ba idan mutum ka ƙetare ƙafa. Kaman wani salo ne na zama wanda wani lokacin ma yakan taimaka wa mutum.

Eh, ina musafaha da mutane. To ai, duk lokacin da na zo, ina tafiya, na hadu da mutanen da na waye su, nakan saya muyi musafaha. Wannan ko addininmu ma ya koyar da mu haka. Addinin Musulunci ya koyar da mu haka. A duk lokacin da ka haɗu da mutane sai ka musu sallama, kuyi musafaha. Wannan wani ɗabi'a ne mai kyau. Idan kana tafiya ko ka zo cikin mutane, ana so ka yi musu sallama sai kuyi musafaha. Duk wani mutumin kirki, ai zakaga yana da wannan ɗabi'un nagarta. Kuma a duk lokacin da zai zo cikin mutane, zai so suyi musafaha.

Lokacin da na fi so a shekara na fi so lokacin azumi. Wannan lokacin azumi yana da matuƙar fa'ida da amfani a wajen mu, mu musulmai. Wani lokaci ne zaka kusanci Ubangijinka ka samu lokaci ka ibada, ka waiwaya, ka duba rayuwanka da dai gabata a baya kaga wane kuskure kayi ka yi maganar Ubangijinsa, Ubangijinka. Kuma ka, idan kana da wasu buƙatu a lokacin duk zaka iya faɗa masa da mawayenka. Lokacin azumi lokaci ne ibada ne da kuma kusantar Ubangiji. Yana daga cikin lokutan da na fi so a shekara. Kuma lokutan da suka biyo shi a baya shine irin lokacin buku kuwansallah, ƙaramin sallah da babban sallah. Sai kuma lokacin hajji. To wannan lokutan gaskiya eh yana matuƙar son wannan lokutan. Wadannan lokaci ne masu muhimmanci a rayuwar mu. Ba ma ni kaɗai ba, a rayuwar duk wani musulmi gaba daya. Lokaci ne wanda kowane musulmi zai fi so a rayuwarsa.

To, ta yanda nake kare kai na daga sauro, ina amfani da wannan ragar sauro da ke kare mutum, da mutum zai shiga ciki, ya kwanta kuma sauro ba za su iya shiga ba. To wannan kaɗai shi nafi yadda da shi. Duk da ma ina amfani da wasu magungunan fesawa na sauro, amma ni na fi gane wa na shiga wannan gidan sauro ɗin wanda zai ki sauro duk yadda ka yi da maitancinsa. Ko da na saka maganin bai mutu ba. To idan babu wannan gidan sauranto za suyi tasowa su zo su cije ka ko su sha maka jini ko su sa maka wasu wani cututtuka. Amma idan akwai wannan gidan sauron, to ba za su iya daman zuwa su sa maka wani cuta ko su cizon ka ko su sha jinin jikin ka ba. Kuma yana da fa'ida, duk lokacin duk ƴan gidan mu muna amfani da wannan gidan sauro. Saboda abu ne wanda yake kare mutum, yake kare masa lafiya, da gangar jikin sa, da sauran su.

Gaskiya ina son miya mai sanyi. Ba zan ce dai ina son miya mai zafi sosai ba ko miya mai sanyi. Amma zafin kar ya yi yawa, sanyin kuma kar ya yi sanyi sosai. Gaskiya idan miyan zan yi amfani da miya, kowace irin miya ce, miyan da zan ci tuwo da shi ne ko miyan da zan ci shinkafa da shi, to zama na miyan bayi da sanyi sosai, bayi da zafi. To zafin ya zamana a tsaka-tsakiya ko sanyin ya zamana bai sanyi garau, bai yana da dumin shi. Wannan shine da wannan ne za ka ji daɗin cin abinci ko duk abun da za ka ci da wannan miyan ɗin, to za ka ji daɗin ci da shi. Amma idan miya yayi zafi, to zai takura maka wajen cin wannan abu ko shan miya. In yayi sanyi sosai, shi ma wani matsala ne wanda bai dace ba. Duk abin da za ka, ba za ka ji daɗin cin, shan wannan miyan ba idan yayi sanyi sosai. To ban sani ba ko akwai masu amfani da miya mai sanyi, ko suna jin daɗin sha a haka amma ni kam ba na jin daɗin miya mai sanyi.

Ina siyan abubuwa da dama a kasuwa. Misali, nakan iya siyan shinkafa, kayan abinci, irin su shinkafa, wake, man gyada, manja, dukan su irin kayan miya, tattasai, tarubu, albasa da tumaturi. Kuma nakan iya siyan wasu abubuwan kai irin su biredi da wasu abubuwan ciye-ciye da sauransu. Abubuwa da dama da kuma irin kayan sakawa. Ina siyan kayan sakawa idan na je kasuwa. Ina siyan takalma, ina siyan hula, ina siyan riga. Abubuwa da dama idan ka je kasuwa ka ta gani kenan. Hakama abin da nake sana'a da shi idan na tashi ina bukata na yi abubuwa na aikina, to nakan je kasuwa na nema. A wani saboda a nan ne za ka iya samun komai da kome abin da kake buƙata.

A lokacin sanyi bana son buɗe taga a ɗaki. Na fi son in bar shi a rufe. Kirif ba tare da an sa bar dama sanyi na shigowa ɗakin nan ba. A lokacin zafi kuma, to wannan lokacin yana da muhimmanci mutum ke buɗe tagan shi. Saboda in ba haka ba zafi zai iya kashe ka a wannan lokacin. Ana samun cuta har cutar sanƙarau a lokacin zafi. Wanda mutum in bai kiyaye ba yakan tashi da wannan cutan. Ya ga jikinsa ya gagari motsi, wuyansa ya ƙame, hannunsa ya ƙame ko bayansa ya ƙame. To ana so a lokacin zafi ka buɗe tagan ɗakin ka. Iska na shigowa yana buga ka. Amma a lokacin sanyi kuma ba'a son haka. Idan sanyi yayi yawa zai iya sa maka cutar sanyi da sauransu. Saka na tari ko mura. Amma a zafi kuma zai iya sa maka ciwon sankarau. To duk wannan buɗe taga yana da amfani a yanayi, yanayi. Yanayin sanyi ba'a buƙatar buɗe taga. A yanayin zafi kuma to wannan lokaci ne wanda yake da muhimmanci a buɗe taga.

A da muna iya kunna kyandir a gida, amma zamani yazo da zamani ya zo da na'ura daban-daban da mutum zai yi amfani da abin haske ba tare da ya yi amfani da kyandir ba. Kuma kyandir ɗanɗan yana da mutuƙar hatsari. Idan aka bar yara a kusa da shi, yakan sa gobara a gida da sauransu, shi yasa mutane suka yi saurin guje wa shi. Yanzu nakan jima ban ga kyandir ba ma a gida ba. So a gidan mu, ko a gidana ni ba mu saka kyandir so da hatsarin shi. Dole mutum ya kiyaye wannan lamarin. Ba haka ba, sai mutum ya dawo ya yi dana sani, ya yi kuka saboda hatsarin sa.

Eh, na iya dafa abinci sosai ma kuwa. Abinci kala kala na kan iya dafawa. Na iya dafa shinkafa da miya, na iya dafa, dafa duka. Na iya dafa shinkafa da wake, na iya dafa taliya, na iya dafa tuwo, tuwo kala=kala, miyan ma miya agushi, miyar riɗi, miyan gyaɗa, miyan ganye, duk na iya wannan abubuwan. Saboda ni ƙwararre ne wajen dafa abinci. Abincin zamani kuma na kan iya dafa irin su fan finkaso, ƙosai da wasu abubuwa da dama da ma ban riƙe sunayensu ba. Ai ni ƙwararren mai iya dafa abinci ne. Matata ma idan ta zo, ai ba za ta gwada mai iya dafa abinci ba. Ai dafa abinci abu ne me kyau mutum ko wa ya iya, ko wani namiji ma ya iya.

Eh to gaskiya ina kuka a wannan saboda idan ya shiga idanuwana zafin albasar nan yakan sa hawaye ya kankaro daga ido na ko da ba na so. Ai albasa wani abu ne mai zafin gaske idan ka zo yankashi har ya shiga maka ido to sai kaji komai ya daina maka daɗi har zaka fara zubar da hawaye. Wani ma idon mai sani ba sai ɗauka kuka ma kawai kake, saboda yadda hawaye zai na fitowa daga idanuwan ka. An ce za a ga kaman cewa a wani abu da ya same ka kake kuka. Ba'a san nan kuwa albasa ce kake yankawa, zafin albasan ya shiga maka idanuwan ka ba. To amma mutum idan ya zo yanka albasa yana da kyau ya kiyaye ya kau da kan shi gefe sai yasa, sai ya yanka albasa. Idan zai iya kenan, idan ba zai iya haka ba kuma ya nemi wani wanda zai iya yin hakan, ya yi masa saboda ya kiyaye samun matsala.

Eh, ina kunna app ɗin sanarwa, apps na sanarwa kala kala kaman na app ɗin Facebook ana sanarwa akan app ɗin sosai sosai. Ko app na X shima ana sanarwa sosai sosai akan wannan app ɗin, labaru da wasu abubuwa da dama akan sanar a kan wannan app ɗin. Wanda a zamanin yanzu kowa zaka ganshi ya mallaki wannan app ɗin. Yana da kyau ba sai an faɗa maka ba ka mallaki wannan app ɗin saboda zamani ya zo dan haka za ka samu sanarwa cikin sauƙi da labaru.

A cikin abun da nake nishaɗi shine nayi kallo fina-finai, in kalli bidiyon waƙa ko kuma abubuwan ban dariya. To a lokacin nishaɗi nakan samu nishaɗi da wannan. Ko kuma in ba wannan abubuwan sai naje wajen abokanai na mu zauna muyi hira, mu je wajen shaƙatawa, muɗan sha abubuwa, mu ci abubuwa, mu yi yawo, mu yi kalle kalle. Idan akwai budurwata kuma sai naje wajenta. Ko ban samu wajen zuwa wurinta ba kuma, nan muka yi waya muɗau lokaci muna hira da juna. Kowa yana faɗan abin da yake so a ranshi.

Ƙasan gidanmu na da ƙasa, jan ƙasa. Jan ƙasa ne a gidanmu. Amma dai daga baya an zo an saka irin, irin dutsen da ake sakawa a ƙasan nan an manne ko ta ina da shi a cikin gida, wanda yasa ba wannan ƙasan kuma yanzu.

Eh gaskiya ina sa turare sosai kullum. Ni ma'abocin turare ne. Ba na iya zama ko in zan fita in je wani wajen ba tare da na sa turare ba. Kuma turare wani halitta ne mai kyau wanda ana son kowane namiji ko mace suna amfani da shi suna sakawa. Yana nuna yanayin tsaftanka da kiyaye jikinka. Ana so ko da yaushe ya zama na kai. Mutun ne mai son sanye da turare yana da daɗin gaske. Namiji ko mace su zama ma'abotan amfani da turare. Saboda idan ka shiga jama'a ba tare da za a gane ko jikinka na wari ko wani abu ba.

Eh, lokaci zuwa lokaci na kan zauna na ƙidaya kayayyaki na. Misali idan aka yi mun wanki ko na yi wanki, to na kan zauna na duba na ƙirga, na ƙidaya su, na ƙidaya su na ka adadin su. Yana da kyau ko bayan sati ɗaɗdaya ko bibbiyu na kan yi hakan akai-akai. Saboda na san cewa wanne ne kaya ne babu, wanne ne yana nan, wanne ne kuma ya kamata na canja, wanne ne kamata na ƙara. Amfanin ƙidayar ke nan. Yana da kyau kuma wanene ya zamana yana yin irin wannan salon. Lokaci zuwa lokaci ka ƙidaya kayan ka, ka ga yanayin su. Ka ga wannene ya kamata a canja, wanene kamata a ƙaro, wanene kamata a-a-a kyautar, wanene kamata a-a-a zubar. Duka wannan abun idan ka ƙidaya za ka sani. Ma sayan sabo ne ma, to za ka sani.

Na fison ko kore da kuma fari, farin launi. Wannan ina son koren launi, ina son kuma farin launi. Wannan launin guda biyu sune gaskiya na fi so. Bana son wani, wani launi da ya wuce wannan. Ko irin launin jan launi ko baƙin launi, duk wannan launin gaskiya bana so. Ko wani shuɗi shuɗin launi bana son wannan launin. Amma idan zaka kawo min fari, fari ai ina matuƙar son farin launi. Ina matuƙar son koren launi. A kayayya ki nama ina da fararen kaya, ina da kuma launi korayen launi wanda yana da kyau mutun yayi saka irin wannan. Shi ma wannan wani koyi ne da nake yi. Kuma sunnah ne mai kyau mai ƙarfi wadda duk wani musulmi yake so ya dingayi.

Ina shan madara gaskiya, ina shan madara sosai. Ni da na tashi a Fulani, to aini ba Fulatanine kuma duk ba Fulatani an san ba Fulatani da son shan madara. Kuma madara abu ne wanda yake ƙara lafiya a jikin ɗan adam, ƙara ma kuzari, ƙara ma ƙarfin jiki, ƙara ma ƙarfin gani. Ina shan madara sosai kullum, ina shan madara sai dai idan ban fita, na fita waje ba amma idan dai da zarar zan fita to ina zuwa na sha madara. Akwai inda nake zuwa na sha madara kullum saboda yana ƙara min lafiya. Yana min kul, ko da ba wannan bama ni ma abocin son madara ne, shi yasa nake sha a ko da yaushe.

Launin jakar mu na kuɗi, launi baƙin launi ne, baƙin launi ne jakar. A wannan jakar nake sa kuɗi kuma yana ɗaukan abubuwa da yawa a cikin jakar. Babban jaka ne, jaka ne wanda yake ɗaukan kuɗi sosai sosai. Wanda idan ko nawa ne za'a saka ma wannan jakan zai ɗauka kuma mun fi amfani da jaka mai launi baƙi. Kowa ma idan zai sa kuɗi to zai ɗauki kuɗi kaman mai matuƙar yawa gaskiya.

Ina tafiya da sauri, na riga na saba tafiya da sauri. Ba na iya tafiya, yana man wuya in yi tafiya a hankali a hankali. Tsabagen saurina ma har wasu ƙorafi suke yi a kan cewa tafiyana na fiye sauri. Ba na iya tafiya a hankali ko kaɗan. Idan zan yi tafiya, na dinga yi tafiya da mutane a hankali a hankali. Wani bai iya saurin da nake yi ba to ya kamata na ringa dubawa ina tafiya a hankali a hankali ba tare da na takura ba. Bai kamata ina tafiya da sauri sfauri ba, zan iya cutar da wani. Sai na sai wani lokacin na naso na duba na ga cewa eh to wannan fa haka suke fa Maganansu kusan haka ne. Bai kamata ina tafiya da sauri ba saboda zan iya cutar da wani.

Gaskiya ina amfani da kafar labarai da dama. Wanda na fi amfani da shi akwai Twitter wanda aka canja shi zuwa X yanzu. Ina amfani da shi sosai sosai. Yana daga cikin kafar labarin da na fi amfani da shi. Sai kuma ina amfani da Facebook na Mark Zuckerberg. Ina amfani da shi sosai sosai. Sai YouTube kuma gaskiya ina amfani da shi don samun wasu labarurruka. Waɗannan yana daga cikin wayanda na fi amfani da shi. WhatsApp shi ma ina amfani da shi yauda kullum. Waɗannan guda huɗun gaskiya na fi amfani da su a koyaushe don ba na iya minti talatin ba tare da na duba ɗaya daga cikinsu ba. To, ka ga wannan hakan ya nuna cewa su na fi amfani da shi ke nan. Idan ban shiga Facebook ba, zan shiga Twitter. Idan ban shiga Twitter ba, zan shiga WhatsApp. Idan ban shiga WhatsApp ba, zan duba YouTube in ga me ke tafiya. Wane labari nake saka nan me aka sake saba.

Eh, ina lullabe da bargo. Ina amfani da bargo har barguna guda biyu ina amfani da su. Wannan yakan sa na lullaɓi jikina da ɗaya dai rakonta a kai saboda wannan lokacin sanyi in ba da amfani da bargo ba, yanzu sanyi zai kama ka ka shiga wani yanayi mara daɗi. Amma idan kana amfani da bargo guda ɗaya ko biyu, to ba ka da tsoron fuskantar wani sanyi ko wani abu. Yana ɗauke duk wani irin ga amfani da bargo. Aƙalla bargo biyu saboda gudun sanyi kar ya kama shi.

Eh, na iya kunna wuta. Indai wutan da ake haɗawa da gawayi ko da itace na iya kunnawa. A wani lokacin kamar gawayi idan zan kunna shi, na nemo lida in kunna wuta a kan gawayi. In nemo lida in saka, saina nemo laita na a gawayi a shana na ƙyasta. Wannan haka nake kunnawa. Idan kuma itace ne zan kunna wuta da shi, shi ma kusan hakan nake amfani. Wannan salon kusan sadau iri ɗaya nake amfani da shi. Sai dai wani lokacin gawayi yana da wuyan kamawa wuta, sai ka zauna kusa da shi ka tafi hurawa. Shi kuma itace idan ka haɗa wutan, za ka yi barin shi ka tafi a hankali a hankali zai kama da kan shi, ya ci da kyau. Banbancin su ke nan amma na iya kunna wuta sosai.

Eh, a lokaci zuwa lokaci muna samun horo saboda ƙarin ilimi yana da matuƙar amfani. Horon kuwa yana zuwa, muna, za a tura mu wani wajen zuwa neman ƙarin horo na ƙwarewa a kan ayyukanmu. Kaman bayan wata shida-shida ko bayan wata uku-uku, akan tura mu wani wuri don mu je mu ƙara samun horo na aikin din saboda mu ƙara, saboda mu ƙara fahimtar aikin. Idan an samu wani abubuwan ilimi na zamani da ba'a fara amfani da shi ba, sai a je a koya mana yadda za mu fara aiki da shi. To, kuma duk wanda yake so ya zamana yana kan gaba a aikin, dole yana buƙatar ya je ya samu wannan horon nan.

Gaskiya bana tauna goro. Wannan abu mai ɗaci? Ai, ni gaskiya bana son abu mai ɗaci. Bana, bana tauna goro saboda abu ne mai matuƙar ɗaci. Ni kuma gaskiya bana son duka wani abun da yake da ɗaci. Gaskiya. Ko da an zo, ana raba goro a lokacin suna ko ɗaurin aure, to duk a wannan lokacin idan an bani goro sai dai na yi kyauta da shi amma ni karan kai na bana taunawa saboda ɗacinsa. Idan ka tauna shi dole sai ka sake nema wani abu mai zaƙi da za ka saka ka gauraya ka daina jin wannan ɗacin. To, mafi yawancin lokuta ban cika ci ba. Ko saboda ni ban ma san amfanin shi ba. Maganin me yake yi oho? Ai goro bace yana wani magani ba, sai dai ma wasu suna maganar cewa yana da illa.

Ina son ice cream na mai, mai amfani da madara haɗe da cakulet. Ina son irin wannan ice cream ɗin saboda zakai ina son duk abun da wanda akwai cakulet a ciki da madara. Ina matuƙar so, kuma ga ice cream dinnan ya zama na akwai sanyi. Idan ka lasa, zaka ji wani daɗi da sanyi yake shiga ma ƙugarka. Wannan yanayi yana matuƙar sa ni na mance kaina, yanzu duk wani damuwar ɓacin rainawa ya gushe. Abun lokacin da na ji ɓacin raina, wani lokacin na kan je na nemi ice cream na lasa, na sha saboda ina matuƙar jin daɗin shi.

Da yamma idan yamma ya yi, na kan fita na je wajen abokaina. Muɗan su muna muyi hira kaman na awa ɗaya zuwa awa biyu kafin ƙarfe bakwai ya yi. Idan ƙarfe bakwai ya yi sai mu rabu, na sallame su na je na dawo gida ko na je a wajen na yi ma abinci na ci. Bayan haka idan na ci abinci ƙarfe bakwai, zan je na yi sallah. Idan na yi sallah sai na dawo gida. Zuwa kafin ƙarfe takwas dai na dawo gida. To idan ina da wani ƙananan aiki da ban yi ba ko wasu ƙananan abun da ya kamata na yi kafin na kwanta, to a lokacin zan fara yi har zuwa ƙarfe tara ko goma. Idan ƙarfe tara ko goma ya yi, idan na kammala ko da ban kammala ba idan goma ya yi na kan haƙura na kwanta bacci, na kwana.

Idan matsala ya auku a wajen aiki, nakan magance shi tare da neman shawarwari daga wajen abokan aikina. Idan abin ya fi ƙarfin mu kuma, mukan je gaba mu je mu samu shi mai gidanmu a wajen aiki, to wannan abin yana da muhummanci. Idan matsala ya faru a wajen aiki, dole ku zauna ku ma'aikata ku ga yadda za ku magance matsala cikin sauƙi. Idan abin ya gagare ku, to daga nan sai ku wuce ku je ku samu shi na gaba da ku a wajen aikin. Ku yi masa bayani ga abin da ke tafiya kuma me ya kamata a yi, sai ya muku bayanin abin da ya kamata a yi. In ma gyara ne ma za a yi, sai ya muku bayanin yacce za a gyara.

Eh, ina aiki bayan lokaci. Saboda wannan lokacin idan an tashi a wajen aiki, idan akwai ragowar aiki da ba mu ƙarasa ba, mukan yi shi a wannan yanayin bayan lokaci. Saboda amma a wannan yanayin idan mun za mu yi wannan aikin, to shi ba aiki bane da muka saba yi. Za a biya mu kuɗin shi daban. Za a mana biyan kuɗin ƙarin lokaci saboda mun lokaci wannan yana daga cikin lokutan hutawan mu. Ko lokacin da an tashi aiki toh, ana biyan mu kuɗi wannan lokacin da shi.

Ina amfani da tsintsiyan kwakwa da kuma tsintsiyan laushi. Kowannen su yana da nashi amfanin. Tsintsiyan kwakwa idan zan yi amfani da shi, ina amfani da shi wajen share ƙasa ko wurin da akwai duwatsu ko ƙasa dai. Nake amfani da shi wajen-- ina amfani da tsintsiya wajen share ƙasa. Tsintsiyan kwakwa kuma, tsintsiyan laushi kuma, shi wannan ina amfani da shi na wajen share kan siminti ko waje mai laushi. So, tsintsiya, ina amfani da tsintsiya kala biyu ne, yakamata ku fahimci wannan Tsintsiya kala biyu nake amfani da shi. Kowanne da nashi amfanin. Tsintsiyan kwakwa da tsintsiyan laushi. Tsintsiyan kwakwa na share ƙasa da wajen duwatsu. Tsintsiyan laushi na kuma share kan siminti ko waje mai laushi.

Eh, ina amfani da matashin wuya. Wannan matashin wuya yana taimaka min wajen idan zan, ko da zan zauna a kujera ne ma, nakan iya daura shi a wuyana ya taimaka min wacce da zan zauna ba tare da wuyana ya ba ni matsala ba. Yanzu idan babu wannan matashin wuya, wuyana yakan kamu da ciwo saboda ban kwanta da kyau ba ko ban zauna da kyau ba ko kuma na gaji da ajiye wuyana a yadda yake. To wannan matashin wuya yana taimakawa wajen gyara zaman wuyana a lokacin da zan yi bacci ko a lokacin da zan yi wani abu na aiki a zaune ko a kwance.

Idan na tashi da safe, na farka daga bacci. Farkon abin da nake yi nakan tashi na yi sallah. Da na yi sallah sai na zauna a inda na yi sallah na fara addu'o'i. Da na yi addu'o'i kamar na minti talatin zuwa awa ɗaya, sai na tashi don je na fara motsa jiki. Da na fara motsa jiki sai na motsa jiki kamar na minti talatin, daga nan sai na dawo a watsa ruwa na yi wanka. Da na yi wanka sai na zo na saka ɗaura abincin safiya. Sai na saka abincin safe kafin na tafi wajen aiki. Toh sai inda na gama dafa abinci sai na ci sai na kama hanya na na wuce na tafi wajen aiki.

Eh, ina amfani da ajiyar na yanar gizo. Aini ina da ilimi na harkar yanar gizo nan sosai sosai. Kuma wannan abu ne, wannan abu ne wanda nake amfani da shi wajen ɓoye wasu ajiyoyi na da wasu idan ma kuɗi ne, idan wasu abubuwa na na sirri ne, nakan ɓoye su a yanar gizo da wannan ajiyan. Yadda ba kowa ne zai sani ba daga ni, sai ni. Ba na bari wani ma ya san cewan zan yi ajiyan, saboda mutukar tsaronsa.

Ina amfani da intanet koyaushe. Bani da wani takamaiman lokacin da zan ce bana amfani da intanet. Da safe, da rana, da dare. Ina amfani da intanet sama da sau ashirin ko talatin kowane rana. Bana yin awa ɗaya ba tare da na buɗe intanet na, na shiga na duba labaru kowane awa. Bana minti talatin, bana minti awa ɗaya ba tare da na buɗe intanet ba. Na riga na saba da buɗe intanet wanda hakan ya zama min jiki. Idan na zauna na kwana ɗaya ba intanet sai na dawo kamar maraya.

Eh waya na cika jiya sosai sosai. Wani lokaci ma idan na ɗaura wasu abubuwa dole sai na je na rarrage wasu abubuwan da ba su da amfani idan zan yi amfani da waya na. To a waya na lok-- eh idan na tara abubuwa masu amfani da marasa amfani akan waya na.

Eh, ina kulle ƙofa kullum kafin in kwanta bacci ko ina shiga gida nakan kulle ƙofar gida, baya na shiga ɗaki nakan kulle ƙofar ɗaki idan zan kwanta. Wani abun yana da muhimmanci saboda kiyaye kanka daga wani miyagun abu ko tsaro ko wani da zai shigo ba tare da saninka ba. Kulle ƙofa yana da muhimmanci idan mutum ya shiga gida ko a yayin da zai yi bacci.

Ni dangartakanmu yana da ƙarfi gaskiya sosai. Dangartakanmu yafi ƙarfi a wajen aiki. Ya dangartar da aikin ɗan kataka mun wajen aiki, kula da aiki da yawayyi ta yin aiki, ko da yaushe ba tare da samun ƙara ba. Wa'annan ɗakatarwa mai kyau din yana sa a aiwatar da aiki ba tare da samun wani cikas ko matsala ba. Kuma mukan ƙara yin rasu magaman ƙulla dangantaka mai ma'ana tsakaninmu, yadda ba za a samu matsala a dalilin rashin jituwa tsakanin wasu ma'aikatan ba.

Ina yanke farce na bayan ko sati biyu-biyu nake yanke farce, saboda idan na yanke kuma a ranar Alhamis, na kowace bayan sati biyu nake yanke farce kafin ranar sallar Juma'a. Wannan yana nuna cewa idan mutum yana yanke farce ko a ranar Alhamis ko ranar Lahadi ko Juma'a, yana nuna cewa wannan mutum mai tsafta ne. Kuma mu a cikin addinin Musulunci ana so kowane Alhamis mutum ya rage farcen jikinshi, hannu da ƙafa ƙafun ranar Juma'a. Ba'aso sai ka ranar Juma'a da farce mai tsayi.

Eh ina sanye hula. Hula ina sanye hula kala kala. Ina sanye hulan zanna, ina sanye hulan damanga, ina sanye hula har hulan sanyi ma. Amma wannan hulan zanna bukkar da hulan damanga, wannan hula ne wanda manyan mutane ke sakawa. To yanzu na kai kusan shekara talatin, wanda ana so doguwa daga gani, yana ce mutum ne, mai natsuwa mai kamala mai nagarta, a duk lokacin daya ganni.

Eh, muna zakaru agidanmu da ya wa. Tu wannan lokacin safiyar ina yayi, duk zakaran za su tashi su fara kuka wanda duk kowa ko ba kazo suka tashi. Wa ayyukan zakara, kukan su na da amfani sosai sosai. Idan aka ji zakara na kuka aka ce al'amun ne na mala'iku suna kusa. Wanda ana so idan kaji kukan zakara a lokacin ana so ka tashi ka yi addu'a, ka roki Ubangiji duk wani buƙa tun ka. Kukan zakara, mun gani yana da amfani ke nan, yana da amfani matukar sosai sosai. Wanda ana so mutum idan ya ji to kar ya yi wasa, ya yi addu'a wannan lokacin.

A'a, ba ma saka uniform a wajen aiki. Yanayin kayan sakawanmu irin na masu aiki ne na injiniyoyi, wannan wannan ko wani irin kaya in ka ga dama za ka iya sakawa ba tare daka samu matsala ba. Uniform kan an bar wa sojoji ko wasu ma'aikatan tsaro ko abinci haka.

A'a, ba na shan magani kullum. Ai marasa lafiya ne suke shan magani kullum. Ni kan dai na da lafiya na, alhamdu lillahi daidai gwargwado. Ba na, ba na shan magani gaskiya. Nakan jima, in ɗauki lokaci ban samu na sha magani ba. Amma in ciwon kai, ciwon ciki, ciwon zazzaɓi, to, wannan mu kan ɗan sha yakan faru damu a lokaci zuwa lokaci, amma bawai kullum ba. Kuma ai shan magani kullum to gaskiya yakan iya zama babban lalura zai sa mutum ya sha magani kullum.